Kana kwana a ciki? Na gode da wannan tambaya taku. Eh, tabbas ina kwana a ciki. A cikin ɗaki ma kuwa, musamman a lokacin sanyi. Ina samun ciki wanda yafi sanyi, wanda yafi kwanciyar hankali, wanda yafi duk wani abin da rai take so ta huta taji daɗi. Shiyasa nake kwana a ciki. Sannan bawai in ina kwana a ciki shikenan, bazan iya kwana a waje ba. A'a, duka ina iya yi, duka ina yi amma na fi kwana a ciki. Wannan shine a takaice amsar tambayar ku da kukayi. Akan ina kwana a ciki? Na gode da wannan tambayar taku.

Wane irin mai kake amfani da shi? Na gode da wannan tambaya taku. Ina amfani da man kaɗe wanda a turance da yaren Ingilishi a na kiran shi, shi "Butter" kuma ina amfani da "Almond Oil". A Hausa ana ce masa man Umbrella, man ɗan fruit, man to ina amfani da wannan maggi guda biyu ko fiye da haka ya danganta ka. Wannan su ne a takaice man da nake amfani da shi na gode da wannan tambaya, na yi farin ciki sosai sosai.

Me kake yi lokacin da babu wutar lantarki? Nagode da wannan tambayar taku. Lokacin da babu wutar lantarki, ina yin abubuwa da yawa da dama, wanda baran iya ƙirga su ba, baran iya ba da misalin su. Amman suna da dama suna da yawa. Musamman aikin da baya buƙatar wutan kwata-kwata akwai, akwai su kuma. So, amman aikin da suke buƙatar wuta musamman wutar lantarki, toh bana zuwa da su bana kwana da su. Wannan haƙiƙanin gaskiya kenan, nagode.

Kana zama kan gwiwa? Eh nagode da wannan tambaya taku ina zama a kan gwiwa, musamman a wajan sallah. Ko wani abun da, ko wani abun da ya shafi makaman tansu. Wannan shine.

Me kake yi lokacin da ka kamu da mura? Na gode da wannan tambaya. Yanzu haka da kuka mun wannan tambaya ina cikin mura. Ya dishashe mun murya na, shiyasa zakujini kaman muran yayi faɗi kuma yayi nauyi. Amma ba wani abu bane nake yi lokacin da nake mura sai ina shan magani, ina bin ƙa'idoji, ina guje wa abubuwan da zasu daga shi sanyin da mura da kuma abubuwan da nasan kuma yana alaƙanta. Alaƙa da dukkan abunda dai kawar da rashin lafiya. Waɗanda shine takaice gode.